Ko wai ina iya riƙe lema. Lokacin ruwa, to ai wannan tambaya. Kowa, kowa na iya riƙe lema cikin ruwa. Koma ba ruwa kaɗai ba ne. Koma ace wai kaman lokacin rana haka kana iya yin amfani da lema domin ina amfani da lema sosai ma. Amma lokacin da na fi amfani da shi ita ce lokacin ruwa. Indai ana ruwan sama, indai ba ka da lema to lokacin wallahi mutum zai iya samun babban matsala. Kaman za ka aiki haka to gashi mutum ya tashi an waye gari ya tashi, ya yi wanka, ya yi komai da komai. Ya yi brush dinshi ka-kan shi, ya yi komai da komai, ya yi wanka, ya yi wankan sabulu, ya buga abinci kafin gari ya waye to an tashi haka sai kagan anzo an fara ruwa. To da an fara ruwan me za ka yi? Indai ba ka da lema kuma, kuma tabbas sai ka shiga aiki. In ba haka nan ba za ka samu matsala a can wurin aiki to me mutum zai yi, ya kamata ka dage ka sayo lema. Tabbas domin lokacin indai ba ka da lema ba kowa zai ba ka domin kowa na amfani da nashi. Ni dai ba zan tashi in ce wai to gashi. Indai ba ka da me zan yi amfani da shi. Kila nima zani aiki lokacin ma, to sai ka gan ka samu matsala taɓan garen lema. Ya kamata mutum ya sani domin lema ba ƙaramin abu bane lokacin ruwa. Indai ana ruwan sama in ba ka da lema wallahi to wannan mutum ya shiga uku kenan, ya shiga babban matsala. Sai dai wannan mutum sai ya saya wannan abun sannan zai samu dama mai kyau. To sai ka dage ka saya. Ai lema bai da tsada, kowa na iya sayan lema bai da tsada. To sai ka gan wa'yansu suna da kuɗin amma ba za su saya ba. Sai ka sha mamaki wallahi. Ga mutum da kuɗi amma ba zai sayo lema ba? To ni dai na yi mamaki wallahi. Ni dai ba zan taɓa wannan ba. Indai ina da kuɗin sai na saya ko biyu zan iya saya ma. In ba, aa mutum, in ba wani mutum ɗaya nima in rike ɗaya. Domin idan za mu fita haka, mu biyu ba za mu iya ce wai to mu shiga lema ɗaya ba. Domin indai ana ruwan sama ka gan lokacin mutane biyu ba za su yi amfani da wannan lema ba. Domin in kun ce za ku yi haka nan to sai kun sha ruwa. To ni dai ba na son irin wannan abun. Sai dai inyi abun da zan iya yi imbaka naka nima inyi amfani da nawa. To shi ke nan abun ne ake so. Yanda ake so a yi rayuwa ke nan. Duk wanda bai da za ka iya in kana da wannan kuɗin, in kana da halin za ka iya yi wannan abun saboda Allah ka yi mai, ka ba shi. Ba wai in kana da kuɗi za ka ce wai to ni dai ba zan taɓa sayo lema ba. Ai wannan ba kau ya dace ba wallahi wai Ai wannan ba, ba daidai ba ne, ba adalci ba ne. Indai mutum na da kuɗin abu in ya ƙi ya saya wannan abun to ya jama kansa ne babban wahala kenan. Ya bar wa kanshi wahala. In bahaka nan ba ya za a ce wai mutum yana da kuɗi, yana da kuɗin abun kuma ba zai saya ba. Ai lema ba abun tsada ba ne. Mutum zai iya tashi yanzu ya ce wai to zan je in sayo lema. In ka saya to kai za ka yi amfani da shi. Zai fi ma wannan alkhairi. Wannan zai fi ma fiye da ace mutum ya je ya, ya, ya roƙa lema daga wurin abokinshi. Ai wannan bai da kyau. Indai kana da kuɗin kasai abunka saboda ruwa domin shi zai yi amfani da wannan abun? To in ka karɓo mai lema to me zai yi amfani da shi? Sai ka gan wa'yansu indai an ƙi an ƙiba su sai ka gan sai su yi kaman za su samu, samu da wannan mutum. Ai wannan bai da kyau, ni dai ina amfani da lema.

To, ni dai yadda muke kare kanmu daga tsauro, ita ce ya kamata mutum ya sani wai tsauro ba karimi abu bane. A duniya, abin da ke kashe mutane kaman yaran jariri haka, ita ce wai tsanro yana jawo wa mutum malaria. Wallahi, wannan abun in ka je asibiti da yawan yara da ke wannan fama da wannan malaria suna da yawa. Ai mutum ba zai iya kirga ba. A ce kaman, kaman Najeriya haka, in ka je asibiti a ce mai to kaɗan zagaya asibiti wallahi sai ka gaji. Domin sauro ba abu mai kyau bane a jikin mutum. Yana sa ma mutum ya samu rashin lafiya, babban rashin lafiya da yake a wannan mutumma. Sai ka gan mutum yau yana da lafiya, gobe bai da. Idan an je an yi test sai a gane wai wannan sauro ne, sauro ke jawo wa mutum malaria. To, yanda muke kare kanmu daga sauro, ita ce mun an ba mu mosquito nets. Wannan mosquito nets da aka ba mu, ita ce abin da muke amfani da shi. Ai ba wai kullum lokacin sauro ne. Ba wai lokacin kullum, ba wai kullum lokacin sauro bane. Inda lokucinsa ta zo to wannan mosquito net da aka ba mu daga can asibiti sai mu yi amfani da shi. Ni dai ina da shi, ina da shi kaman biyu ma. Ai lokacin da muka je can service lokacin na je da shi amma ban amfani da shi ba, na dawo da shi. To gidanmu wallahi akwai sauro. Sai mu, ah, mu nema kusa, mu sa shi, mu hangi ɗan shi ta bango. Shi ke nan, da wanda za ka kwanta da daddare sai kaɗan kawo shi ƙasa ka sa shi, ka naɗe shi cikin abun nan, cikin godonka, cikin gado, a bakin gado. In ka sa shi to shi ke nan sai ka kwanta abun ka. Koma abun yana zuwa ba zai iya shiga ba. In ba haka nan ba wallahi in sauro ya ciji mutum to shi ke nan fa. Sai ka gan kaman ka samu, ka samu, kama samu awai. Wallahi kama samu wannan malaria kenan. In ka sa ka ci gaba, abun ya ci gaba da ciji mutum to ya ja ma kansa babban wahala, babban musiba kenan. Kai sauro ba karami abu bane ba. In kaɗan zagaya asibiti ka gani, ka je asibiti. In ka je asibiti za ka gan abida muke ce muke ce. Wallahi sauro ba kare mai mamani. Tabbas, yara da wannan abun, yaran da ke fama da malaria, wannan malaria ke kashe yara. Wallahi World Health Organization suka kawo wannan lissafi. Yaran da wannan abun ya kashe. Wallahi mutum zai iya kirga wa. An ce wai tabbas ga ainihin, yara da wannan abun da sauro ya ja wo musu wannan malaria da malaria take kashe su a duniya yanzu wallahi ita ce, ita ce na farko. To sai dai mutum ya dage kawai, ya iya abun da zai iya yi domin ya kare kan shi daga sauro. Domin sauro ba karami abu bane. Yana jawo wa mutum bala'i ba. Sai ka gan ya jawo wani babban, babban wahala da mutum zai shiga. Ya canza ma plans kawai. Kana so ka yi kaza yau amma sai ka gan abun ya jawo ma rashin lafiya ba za ka iya yi wannan abin kuma ba. To ai wannan ba abun daɗi bane. A ce wai ga abin da za ka, kana so ka yi amma saboda wahala, saboda rashin lafiya sai kaji a ce wai to wannan abun ba za ka ƙara iya ba. Ai wannan ba abun daɗi ne ba. To ya kamata mutum ya kare kansa daga wahalan sauro. Domin sauro ba kare mai mamani. Zai iya jawo wa mutum rashin lafiya. Ka tafama da shi, ka tafama da shi. In ka warke yau, gobe ka koma. In ka warke yau, gobe ka koma. To ya kamata mutum ya dage ya kare kansa daga sauro.

To, ni dai abin da ke sa ni dariya ita ce, kamar idan mutum ya yi magana, idan mutum ya yi magana wannan abin zai iya sa mutum ya yi dariya. Kamar mutum ya yi magana mai sa mutum dariya kamar, a, sai ka gan mutum zai dinga wani magana. Amma wannan maganan da yake yi yana sa mutum ya yi dariya. To tabbas ni dai irin wannan abun zai iya sa ni dariya, zai iya sa ni dariya sosai ma. A yi dariya, kowa na yin dariya. Kowa na da abin da yake sa shi ya yi dariya. Sai ka gan mutum da an faɗi wani kalma haka, sai ka gan shi ne bai taɓa dariya ba. Amma wannan abun da ya kafaɗa, idan wani ne sai ka gan ya yi dariya. To ni dai idan aka yi wani magana zai iya sa ni nayi dariya sosai ma. A, koma a makaranta, koma a makarantar lokacin idan aka yi magana sai ka gan mutum fasawa dariya. To a yi dariya yana cikin sunna, yana cikin sunna ba wai mutum kullum sai ka gan wani mutum bai saka fuska ba. Ai saka fuska yana cikin sunna. Duk wanda yake hakan Yanabin sunna kenan. Indai mutum baya wannan abun indai baya saka fuska to wallahi wannan ba sunna bane, ba daidai bane bai da kyau sai mutum ya dage ya dinga wannan shi yafimai.

Eh tabbas ina koyawa wata yare. Ni dai yadda Allah ya halicceni idan na shiga wani gari ko ma yanda yaren yake wallahi sai na koyi yaren. Ni mai saurin jin yare ne, ina jin yaren mutane sosai. Ko mai yanda yaren yake wallahi sai na koyi yaren. Ban ma dade a wurin bs na fara jin yarensu. Wallahi na fara jin yarensu. Ni dai ina jin Igala, ina jin Hausa, ina jin Turanci Harda Igbo, ammaigbo na bai cika ba. Domin ban dade sosai a kasar Igbo ba amma ni dai, idan nasa zuciyana wai ina son jin yaren mutum Wallahi tabbas sai na ji wannan yaren. Haka Allah ya halicce ni Da sauri ma zan ji, da sauri.

Tabbas, ina zuwa aikin lokacin daidai. Dai-dai ba na so wai mutum ya zo aiki ya dinga sa min ido. Ai, ni ba wannan mutum bane, ba irin wannan mutum bane. A ce wai na je aiki, wai an sa mun ido. A ce ma wai me yasa ka zo lokacin nan? Me yasa ka yi haka? To, ni dai ba na son wannan. In dai zan, zan shiga aiki to zan je lokacin, zan je lokacin da aka sa. Amma ka san yanda rayuwan take, ba wai in dai ba ka da mota to mutum zai iya zuwa aikin latti ai. Kaman kana zuwa aiki cikin gari, kuma ba ka da mota, to ka gani ta wani ɓangare kenan, ai wannan daban ne. Sai ka je hanya, ba za ka samu mota ba, amma ga kai ka yi latti kuma. Ba wai da gangan ka yi wannan abun ba. Ba wai da gangan mutum ya yi wannan abun ba. To mutum zai iya zuwa aiki, a ce wai to ga lokacin aiki da a ka sa amma zai bar gida, ah, da sassafe haka. Mutum zai bar gida, amma kafin mutum ya kai wannan aiki lokacin ta riga ta wuce. To ita wannan ɓangaren mota ne. Amma in mutum na da motar shi, ko kana da wannan private, ah, mota ɗinka, za ka iya shiga aiki a lokacin dai-dai. Wai wannan tabbas ne. In ka ce wai karfe biyar za ka tashi ko karfe huɗu za ka tashi, ai wannan in ka tashi shike nan sai ka shiga motar ɗinka, in ka yi wanka ka shiga mota ka wuce ka aiki kawai. Ka san mutum da wannan, mutum da bai da mota, ka gan wannan wani wahala ne kuma. Za ka iya tashi karfe huɗun ma, ka je amma ba ka samu mota ba. Sai ka gan an, ko'ina ba mota. Za ka tsaya a hanya kaman, kaman awa ɗaya ma. Za ka tsaya a hanya kaman awa ɗaya. Ka gani? Irin wannan abun zai ja ma mutum ya yi latti, amma ba wai yayi wannan abun da gangan ba ne. Domin duk wanda bai da mota to, wanni ka, ka gani mutum ya, ya, ya ɗan samu matsala a ɓangaren kenan, in ba ka da mota. To idan mutum na da mota, to za ka iya bin shi. Kaman mu a unguwar mu, akwai mutum, akwai mutane da suna da mota ai. Da an waye gari to sai ka bi su. In dai za su fita lokacin, kaman za su fita ƙarfe shidda haka, ko ƙarfe bakwai, za ka iya wankenka in ka yi wanka, ka yi sallah to sai ka jira su. Da ana, yana fita kawai sai a ɗauke ka a kai ka ajiye ka a gurin aiki. Ko kuma idan ba'a kai ka gurin aiki ba za'a iya rage maka hanya. To ka gani, wannan ka ɗan samu sauki a wannan ɓangaren kenan. Ka san mutum, za'a waye gari wani ɓangare kuma za ka gan bacci. Bacci ya ɗauke mutum. Akwai wa'insu mutane sosai, ba sa bacci da wuri, koma suna zuwa aiki gobe. Ba sa, ba sa bacci da, da wuri. Sai ka gan suna bacci karfe, ah, sha ɗaya haka ko karfe, karfe biyu ko karfe ɗaya na dare. To ka gan wannan abun wahala, babban matsala ne. Babban matsala ne. In dai mutum bai dage yana abun nan da wuri ba, to sai ka gan ya sami wannan matsala. In dai ka samu wannan matsala to kash, babban matsala kenan. Wallahi ba karami ne bane to shike nan. Ya kamata mutum ya dage, ya yi abin da ya kamata yayi, sannan Allah ya taimaka, Allah ya taimaka mai. Wallahi, in ba haka nan ba, ka gan bacci ba karamin abu bane. Bacci zai iya sa mutum ya zuwa aikin latti ai. Zai iya sa mutum ya zuwa aikin late. Wallahi. Sai a ganka kaman kullum kana zuwa aiki amma ba ka zuwa akan lokacin dai-dai. To mutum ya dage, ka dage ka yi bacci da wuri. In kaman gobe aiki, to in ka zo ko karfe tara haka, ka gama kome da kome, ka yi baccinka. In ka yi bacci, to da sassafe haka sai ka tashi da wuri. Ko kaman lokacin asuba ɗinnan, ka tashi ka yi wanka, ka shirya ma aiki. Haka akeyi. In an dage da wannan sai ka gan komi ya zama daidai. Za ka dinga zuwa aiki akan lokaci kullum.

Tabbas ina amfani da shi sosai ma. Wallahi, domin wannan yake jawo ma mutum malaria. Indai mutum ya samu malaria toh, babban wahala kenan. Wallahi ba kareman bane. Domin yana cikin abun da ke kashe yara ma. Ka gan malaria haka a duniya yanzu ma yana cikin abun da ke kashe yara. Kullum ana samun wannan record na cewa wai to ga million yara da suka mutu saboda malaria. Toh, ya kamata mutum yalinga amfani da sauro net. Indai kana da shi wallahi toh, ka dage ka dinga amfani da shi. In ba haka nan ba zai iya jawo maka bala'i. Ai sauro ba karema bane. In ka je ƙauye ma za ka ga suna da wannan net ma, suna da shi. Domin mutanen ƙauye ba su da wuta, ba su da wutar nefa. Su dai kullum suna cikin duhu da daddare ba wuta. Irin wannan gurin sai ka gan sauro suna da yawa a gurin. Toh in mutum ya je gurin a wallahi babu abin da za ka yi. Allah babu abin da za ka yi. Dole sai ka dage ka yi amfani da wannan abun. Toh a musamman kaman, a ƙauyen ɗinmu, akwai wuta muna da wuta. Muna da wuta a garinmu, muna da wuta. Amma in ka shiga wani gari kuma sai ka gan ba su da wuta. Amma suna da manyan mutane da za su kawo musu, za su iya kawo musu gudunmowa. Wannan gudumowa zai samu cigaba a gari wallahi. In ba haka nan ba, a wani ɓangare kuma sai ka gan suna da wuta. Toh ai wannan, indai kana da wuta za ki iya kunna fanka wa. In ka kunna fanka zai iya rage sauro. In ba haka nan ba wallahi zai iya jawo ma mutum malaria. Ka samu malaria kata fama da shi. Kullum ka warke, yau ka warke gobe ba ka da lafiya kuma. Toh ai wannan ba karemu bane. Wallahi zai iya jawo wa mutum bala'i, ya jawo wa mutum masifa ma. Ka shiga wani hali haka ka dinga fama da shi kullum. Kullum a dinga ce wai kai meke faru da wannan, me ya faru da shi. Ba a san malaria ke sa wannan abun ba. Ai malaria zai iya jawo ma mutum wani, wani rashin lafiya da za'a ce wai wannan abun zai iya kashe shi ma. Shi ya sa yana kashe yara ai. Malaria yana kashe yara sosai a duniya. Ko'ina da kaje malaria kullum in ka je asibiti za a ce ma wai ah malaria typhoid ne. Toh me ke sa malaria typhoid? Sauro ke sa ai. Sauro ke sa. Yayi kamata mutum ya dage ya dinga amfani da shi, domin kai ya jawo ma kansa wahala. In ka jawo ma kansa wahala toh, kai kaɗai za ka a wani ɗin shi. Ya kamata mutum yayi prevent ɗin shi, ka kiyaye shi shima ya kiyaye ka. In ba haka nan ba sai ka je asibiti, sai an ci ma kuɗi sosai ma. Wa'adansu asibiti ma a ƙauye da ka je ma ba su, ba su da komai. Wallahi ba su da komai. Sai dai su ci ma kuɗi kawai. Toh Allah de ya taimake mutum ya dage ya dinga wannan amfani da wannan abun. Domin ana raba kyauta ai. Kuma asibiti ma za a iya rabu kyauta. Amma wayansu asibiti wallahi sai ka saya. Wallahi ba za su taɓa baka ba sai ka saya. Toh Allah ya taimake mutum.